Kana miƙe jiki da safe? Eh ƙwarai ko na ji daɗin wannan tambaya zan muku bayani kuma a nan da mintuna biyar kamar yadda kuka buƙata. Wato mike ko jiki ko motsa jiki da safe kenan ko morning exercises. A wani kalmar kuma ana ce masa warm up. Eh shine ɗaya mafi kyawun abubuwan da mutum zai iya yi wa kansa a kullum domin lafiya da kuzari a rayuwarsa. Ba wai motsa jiki bane kawai amma shine na farko cikin kyawawan ayyuka nan kowane rana. Ah kuma dalilan da ya sa mai fi kyau a yi motsa jiki da safe na farko yana ƙara jini, yana ƙara jini yawo a jiki da sauri wanda ke sa ka ji daɗi da kuzari nan take. Sannan kuma yana rage damuwa, yana sa hankali yafi tsaftatuwa. Sannan kuma yana taimakawa wajen rage nau'in ƙar faffasoƙa da inganta lafiyar zuciya kuma. Idan ka yi shi da safe za ka ji daɗi duk rana kuma bacci zai fi kyau da zai zama da sauƙi. Yana sa jiki yafi ƙarfi don iya jure kowane irin ayyuka na yau da kullum musamman idan kana aiki mai yawo ko kuna da yara wanda kuna lura da su. Yadda nake yin shi a gida ba tare da kayan motsa jiki ba a hankali kimanin minti biyar zuwa sha biyar. Mataki na farko shine tashi da hankali nake yi wanda bai wuce tminti ɗaya zuwa biyu ba. Idan na tashi daga kan gado sai na miƙe hannuwa na sama, sama kamar kana miƙa kanka zuwa sama hakan nan. Sannan kuma sai ka jiƙe-- sai ka ajiye hannun naka da ƙafafuwan naka a hankali ka ji tsokoki suna shimfiɗa. Ka sha ruwa mai kyau aƙalla kofi ɗaya na gilas zuwa biyu domin jikin yayi daɗi. Sannan kuma mataki na biyu wato na shi wannan warm up mai sauƙi shine akwai abin da ake cewa neck rolls. Ka juya wuyarka a hankali gefe ɗaya hakan nan sau biyar zuwa goma. Sannan gefe na biyu kada ka yi sauri a hankali dai hakan nan yanda baza ka ma iya yin sauri ba sosai. Sannan kuma akwai wanda ake cewa shoulder rolls. Ka ɗaga ƙafa dunƙa sama sannan baya haka. Sannan ka sauƙar da su ka yi aƙalla sau goma. Sannan in ka yi wannan kuma, in ka yi wannan kuma akwai abin da ake cewa side bend. To shi side bend ɗinnan kuma ka tsaya zakai t tsaye han-hannun dama a sama ka langwatsa jikinka na hagu sannan ka mayar da, ka mayar da shi haka baya ka yi aƙalla sau takwas zuwa goma kowane gefe. Sannan akwai kuma abin da ake cewa chin inflect. Ka miƙa ƙafafuwan ka sama sama kamar kana tafiya da wuri. Ka ɗage gwiwoyinka aƙalla ka yi kamar minti ɗaya zuwa uku. To mataki na uku kuma na motsa jiki mai ƙarfi ne eh wanda zaka yi aƙalla shi kuma daga minti biyar zuwa, daga minti biyar zuwa minti na goma. To, daman ka man yadda na ce muku ana faruwa ne da a hankali, hankali sannan kuma sai a zuwa yi da sauri, sauri sannan kuma sai a zuwa yayi da gudu gudu. To, amma dai a nan dai iyaƙacin bayanan da zan iya yi kenan. Ah dangane da wannan tambaya da akai min na miƙe jiki da safe.

Ruwa nawa nake sha kullum? To, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Da farko dai na ji daɗin wannan tambaya da aka min. Ruwa abu ne mai matuƙar muhimmanci ga rayuwar ɗan adam. Kusan kashi saba'in cikin ɗari na jikin mutum ruwa ne. Kuma babu wani sashi na jiki da zai iya aiki yadda ya kamata ba tare da ruwa ba. Saboda haka tambayar "Ruwa nawa nake sha kullum?" ba tambaya ce mai sauki kawai ba. Tambaya ce da ta shafi lafiya, rayuwa da walwalar ɗan adam da mutum shi kan shi gaba ɗaya. Ina kullum ina ƙoƙarin shan ruwa mai yawa ne domin na, eh, na fahimci muhimmancinsa ga jikina a matsayina na ɗan adam. A matsakaici ina shan kimanin dai kamar kofi takwas zuwa goma na ruwa a rana, wanda ya yi daidai da kusan lita biyu zuwa uku. Amma adadin ruwa da nake sha, a, yana iya ƙaruwa ko ya ragu gwagwadon yanayi da kuma wurin aiki da yadda jikina yake da kuma yanayin lafiya ma to, duk wannan yana taimakawa. Da farko ina fara ranata da shan ruwa da safe kafin in ci abinci. Wannan yana taimakawa jiki ya farka, ya fara aiki yadda ya dace. Sannan kuma yana taimakawa narkewar abinci sosai. Bayan haka ina ci gaba da shan ruwa a hankali har tsawon rana, musamman bayan cin abinci, bayan motsa jiki ko idan na ji ƙishirwa. Dalilin da ya sa nake shan ruwa da yawa shi ne domin ruwa yana da fa'idoji masu yawa a jikin ɗan adam. Da farko ruwa yana taimakawa wajen daidaita zafin jiki. A, idan mutum bai sha ruwa isasshe ba, jikinsa zai fara jin gajiya, zai ɗau zafi kuma har ciwon kai ma zai iya kama shi. Na biyu, ruwa yana taimakawa wajen fitar da gurɓatattun abubuwa daga jiki ta hanyar fitsari da zufa. Wannan yana kare mutum daga cututtuka da dama. Haka kuma ruwa yana taimakawa wajen inganta aikin ƙwaƙwalwa. Lokacin da jiki ya rasa ruwa, mutum zai iya jin kasala tare da shi ko mantuwa ko rashin mayar da hankali a kan abin da yake. Amma idan ana shan ruwa yadda ya kamata kuwa, ƙwaƙwalwa fa tana aiki da kyau. Mutum yana iya karatu, yana iya cin abinci, yana iya nazari, aiki ko tunani cikin sauƙi. Duka zai iya yi. Kai bugu da ƙari shan ruwa yana ma da matuƙar muhimmanci ga lafiyar fata. Saboda fatar da ake shan ruwa za ku ga ruwan yalƙi take amma wacce ba a yawan shan ruwa za ku ga tana motsewa haka nan. Ruwa yana sa fata ta kasance kuma tayi laushi ta haskaka. Haka nan kuma tana guje wa bushewa ko fashewa. Mutanen da ke shan ruwa kaɗan sau da yawa suna fama da bushewar fata da saurin tsufa ma. A ganina ba wai shan ruwa kawai bane yake da muhimmanci har ma lokacin da, da yadda ake shansa. Ba daidai ba ne a sha ruwa da yawa a lokacin da, a lokaci ɗaya a bar sauran lokaci ba tare da an sha ba. Mafi alheri shi ne ka riƙa shan ruwa a hankali har tsawon rana. Wannan yana taimakawa jiki ya riƙe ruwa yadda ya dace. Sannan kuma yanayi yana da tasiri sosai wurin shan ruwa. A lokacin zafi musamman a ƙasashe masu zafi kamar munan yankin mu na garin Abuja ko nacen gida yankin mu na Arewa ta gabas duk akwai zafi wannan. To ya kamata mutum ya ƙara yawan ruwa da yake sha saboda yawan zufa. Haka nan idan mutum yana yin aiki mai nauyi ko motsa jiki dole ne ya ƙara shan ruwa domin maye gurbin wanda ya rasa. In ba haka ba har faɗuwa zai iya yi. A ƙarshe zan ce shan ruwa abu ne, a, abu ne dai da ya kamata, a kar a yi wasa da shi. Ko da yake buƙatar ruwa ta bambanta daga mutane zuwa mutane, abu mafi muhimmanci shi ne mutum ya sau, ya saurari jikinsa, ya fahimci me jikinsa yake buƙata a lokacin da yake buƙata. Idan mutum yana jin ƙishirwa ko gajiya ko ciwon kai ba tare da wani dalili ba, yana da kyau ya duba ko yana shan ruwa isasshe. Don haka a taƙaice ina iya shan ruwa kusan lita.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh to, na ji daɗin wannan tambaya da farko dai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Eh, ina raba ayyuka ga wasu kuma ina ganin raba ayyuka abu ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwa. Musamman a wurin aiki, makaranta ko ma a cikin al'umma. Raba aiki yana nufin ba wa wasu mutane damar taimakawa wajen aiwatar da ayyuka. Maimakon a ce mutum shi kaɗai ya han da me komai yana aiwatarwa. Wannan hanya tana taimakawa wajen sauƙaƙa aiki, rage gajiya da kuma samun sakamako me kyau. A rayuwata ta yau da kullum ina raba ayyuka ga wasu idan na ga aikin ya fi ƙarfin mutum ɗaya ko kuma idan lokacin bai isa ba. Misali, idan muna aikin tare a ƙungiya, ina raba ayyuka gwargwadon ƙwarewa da ƙarfin kowane mutum. Wanda ya fi iya rubutu, shi nake ba aikin rubutu. Wanda ya fi iya tsara abubuwa, shi nake ba aikin tsari. Haka kuma wanda ya fi iya magana ko jagoranci, shi nake ba aikin hulɗa da mutane. Dalilin da ya sa nake raba ayyuka shine domin na fahimci cewa kowa yana da irin gudummuwa da zai iya bayarwa a cikin al'umma. Babu mutum guda ɗaya da ya ƙware a kan komai. Idan aka haɗa bashiran mutane daban-daban, aiki yana tafiya da sauri kuma yana iya kasancewa cikin inganci. Haka kuma raba ayyuka yana taimakawa wajen ƙarfafa zumunci, haɗin kai a tsakanin jama'a. Wani muhimmin dalili shine, mmh, rage nauyi da damuwa. Idan mutum ya ɗauki ayyuka da yawa shi kaɗai, hakan na iya janyo gajiya, damuwa da kuskure. Amma idan aka raba aiki, kowa yana ɗaukar nasa bangaren kuma aikin yana kammaluwa cikin natsuwa. Wannan yana sa mutum ya samu damar mayar da hankali sosai ga abin da aka ɗora masa. Raba ayyuka kuma yana taimakawa wajen koyar da wasu. Lokacin na, lokacin da na ba wani aiki, ba wai kawai ina son ya kammala aiki ba ne, a'a. Ina kuma so ya koyi sabon abu. Wannan yana ƙara masa ƙwarewa da ƙarfin gwiwa a nan gaba. Shi ma zai iya taimakawa wasu ko ya ɗauki nauyin aiki mafi girma. Duk da haka raba ayyuka ba yana nufin barin aiki gaba ɗaya ba ne. Yana cigaba da sa ido da kuma bin ƙididdige domin tabbatar da cewa kowa yana yin aikinsa yadda ya kamata. Idan wani ya samu matsala, yana taimaka masa ko in in ba shi shawarwari. Wannan yana nuna cewa raba aiki yana buƙatar kulawa da sadarwa mai kyau. A wasu lokuta akwai kalubale wajen raba ayyuka. Wasu mutane na iya jin tsoron karɓan aiki, wasu kuma na iya kasa fahimtar abin da ake so su aiwatar. Saboda haka yana da muhimmanci a yi bayani a sarari, a bayyane abin da ake buƙata da kuma lokacin da ake son a kammala wannan aiki. Idan an yi haka, matsaloli suna raguwa sosai wurin gudanar da aiki. A ƙarshe, ina ganin raba ayyuka alama ce ta ƙyaƙƙyawan jagoranci da hikima. Mutumin da ke iya raba aiki yana nuna cewa ya yadda da wasu, yana mutunta ƙwarewarsu kuma yana son ganin an samu nasara tare da su. Wannan yana haifar da cigaba, haɗin kai da jin daɗin aiki a tsakanin mutanen. Saboda haka a takaice, eh, ina raba ayyuka ga wasu domin sauƙaƙa aiki, ƙara inganci, koya wa mutane sabbin abubuwa da kuma tabbatar da cewa an cimma buri cikin haɗin kai da fahimtar juna. Wannan ɗabi'a ce da nake ganin ya dace kowa ya koya kuma ya riƙa amfani da ita a rayuwarsa ta yau da kullum. To wannan iya bayanin kenan da zan iya bayarwa dangane da wannan tambayar da aka min ta raba ayyuka. Bissalam.

Nawa ne nisan kake iya tafiya da ƙafa? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatu da suna Allah mai rahama mai jin kai. Na ji daɗin wannan tambayar da aka yi min. Da farko dai, ah ita wannan tambaya ce dake da alaƙa da ƙarfi, lafiya da kuma juriyar jiki. Tafiya da ƙafa wani muhimmin motsa jiki ne da ke taimakawa mutum wajen kula da lafiyarsa da kuma yana nuna yadda jiki yake iya jure gajiya da wahala. Ni a ganina ina iya tafiya na nisan da ya ƙalla kilomita biyar zuwa goma ba tare da wata matsala mai tsanani ba. Gwargwadan yanayin da kuma halin jikina yake a wannan rana. Akwai lokuta da zan iya tafiya fiye da haka idan jikina yana cikin ƙoshin lafiya. Kuma idan lokaci musamman idan tafiyar ba ta da gaggawa kuma ana yin ta a hankali. Dalilin da ya sa nake iya tafiya wannan nisa haka shine saboda ina ƙoƙarin kula da lafiyata ta hanyar motsa jiki da tafiya akai-akai kullum. Tafiya tana ƙarfafa ƙafafu, ƙirji da zuciya. Sannan tana taimakawa wajen inganta numfashi. Haka kuma tana rage ƙiba da kuma taimakawa jiki ya kasance cikin natsuwa. Sannan a rayuwata ta yau da kullum ina yawan tafiya da ƙafa zuwa wurare da ba su da nisa sosai kamar zuwa kasuwa, makaranta ko wajen ziyara. Wannan ya sa jikina ya saba da tafiya kuma hakan yana ƙara min juriyar jiki. Duk lokacin da mutum ya saba da tafiya zai fi sauƙin ƙara nisan da zai iya yi. Sai dai kuma akwai abubuwa da dama da ke iya shafar nisan da mutum zai iya yi a tafiya. Daga cikinsu akwai shekaru, akwai lafiya, akwai nauyin jiki ah da yanayin ƙasa. Misali, tafiya a-a kan fili madaidaci yana da sauƙi fiye da tafiya a kan tsaunuka ko hanya mai duwatsu. Haka kuma tafiya a lokacin sanyi ya bambanta da tafiya a lokacin zafi mai tsanani. Haka nan yanayin takalmi yana matu-- yana da matuƙar muhimmanci. Idan mutum yana sanye da takalmi mai kyau da ya dace da tafiya zai iya yin nisa mai yawa ba tare da jin zafi a ƙafa ba ko gajiya. Amma idan takalmin da ya sa bai dace da tafiya ba to tafiya kaɗan zaiyi ya zama wahala. A lokacin tafiya mai tsawo ina ƙoƙarin hutu lokaci zuwa lokaci, shan ruwa akai-akai da ina tafiya da ruwana a cikin aljuhu da kuma kula da numfashina. Idan na ji numfashina fara ɗaukewa sai in tsaya in huta. Wannan yana taimakawa jiki ya sami ƙarfi ya ci gaba da tafiya. Idan mutum ya ji zafi ko matsananciyar gajiya yana da kyau ya tsaya ya huta domin guje wa rauni. Bugu da ƙari tafiya da ƙafa ba wai motsa jiki kaɗai ba ne, tana da fa'ida ga hankali da tunani. Lokacin da mutum yake tafiya yana samun damar yin tunani cikin natsuwa, rage damuwa da jin daɗin yanayi. Wannan yana ƙara wa mutum ƙwarin gwiwa da natsuwa. A ƙarshe zan ce nisan da mutum zai iya yi a tafiya da ƙafa ah ba abu ne da ya tsaya cak ba saboda ana samun canje-canje. Yana ƙaruwa ne idan mutum yana motsa jiki akai-akai kuma yana kula da lafiyarsa. A yau zan iya tafiya nisan kaza amma idan na ci gaba a tsiye-- idan na ci gaba da atisaye ɗin gobe zan iya yin fiye da haka. Tokun ga abin yana chachan zawa ke nan. Saboda haka a takaice ina iya yin tafiyar kilomita biyar zuwa goma da ƙafa a rana idan yanayin ya dace, jikina yana da lafiya kuma ina, ina da shiri. Wato nasa takalman da suka dace na ɗaura ƙafana. Wannan ta-- wannan tafiya tana taimaka min wajen kula da lafiyata, ƙarfafa jikina da kuma inganta rayuwata gaba ɗaya. To wannan iya bayanin da zan iya yi ke nan dangane da abin da ya shafi wannan tambayar.

Yaya jadawalin aikin ku yake? To, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. To, da farko dai na ji daɗin wannan tambaya. Akan, wato wannan tambaya dai tana in bayyana yadda nake tsara lokacina na yau da kullum domin gudanar da ayyukana cikin tsari da nasara ke nan. To, jaddawalin aikina yana da matuƙar muhimmanci a rayuwata domin yana taimakawa wajen amfani da lokaci yadda ya kamata, guje wa ɓata lokaci da kuma cin maburi na rayuwa. A rayuwata ta yau da kullum ina ƙoƙarin tsare jaddawalina na aikina tun daga safiya har zuwa dare. Ina tashi da safe da wuri domin fara, ran, eh, ranar da ƙwazo. Bayan na tashi ina fara, farawa da yin addu'a, shiryawa da kuma ɗan motsa jiki kaɗan domin na farafado da jikina. Daga nan ina cin ƙarin, eh, karin kumallo sannan in fara manyan ayyuka na ranar. Da safe yawanci ina mayar da hankalina ne kan ayyuka masu muhimmanci da ke buƙatar natsuwa da tunani sosai. Wannan na iya haɗawa da karatu, rubuce-rubuce ko ayyukan ofis. Na zaɓi yin waɗannan ayyuka da safe ne domin a wannan lokacin ƙwaƙwalwa tana cikin natsuwa kuma tana aiki da kyau. Da rana kuma bayan cin abincin rana ina iya ci gaba da wasu ayyuka kamar tarurruka, hulɗa da mutane ko ayyukan da ke buƙatar haɗin kai da wasu. Wannan lokaci yana da kyau domin tattaunawa da haɗin gwiwa saboda mutane da yawa sun riga sun fara ayyukansu a wannan lokaci. Da yamma ina rage nauyin aiki kaɗan. Ina mayar da hankalina kan ayyuka masu sauƙi ko waɗanda bas, eh, ba sa buƙatar wahalar tunani sosai. Wannan na iya haɗawa da duba saƙonni, tsara ayyukan gobe ko kammala wasu ƙananan ayyuka da suka rage. Da dare kuma ina ware lokaci domin hutu da iyali, karatu na kaina ko yin abubuwan da nake so. Ina ganin wannan lokaci yana da matuƙar muhimmanci domin yana taimakawa jikina da ƙwaƙwalwata su samu natsuwa bayan gajiyar yini. Sannan haka kuma ina ƙoƙarin kwanciya da wuri domin in samu isas issashen barci. Wani muhimmin abu ne a jadawalin aikina shine tsari da daidaito. Ina ƙoƙarin bin lokaci da kuma kammala aiki a lokacin da aka ware masa. Hakan yana taimaka mun guje wa jinkiri da taruwar aiki. Ina kuma tanadar da ɗan lokaci na musamman domin hutu da shaƙatawa domin in kauce wa gajiya mai tsanani. Sai dai kuma jadawalin aikina baya zama ɗaya tak a kowace rana. Akwai lokutan da nake samun sauyin gwargodon yanayi, aikina na musamman ko wasu al'amura na gaggawa. A irin waɗannan lokuta ina sassauta jadawalina domin in gane daidaita aiki da bukata. A ƙarshe zan ce jadawalin aikina yana taimaka mun wajen rayuwa cikin tsari, natsuwa da nasara ta hanyar tsara lokaci yadda ya kamata. Ina iya cimma yawancin burina, ina, ina samun hutu kuma ina kula da lafiyata da walwala ta. Wannan dalili ne ya sa nake ƙoƙarin kiyaye jadawalin aikina a kai a kai. Saboda haka a taƙaice jadawalin aikina yana farawa ne tun daga safe ƙarfe huɗu na asuba har zuwa dare. A misalin zuwa ƙarfe sha biyun dare. Yana haɗa aiki, hutu, karatu, zamantakewa duk cikin tsari da daidaito domin rayuwa mai inganci da nasara. To, wannan shine iya bayanin da zan iya yi game da abin da ya shafi jadawalin aikina na yau da kullum.

Ah, Yaya kuke kula da gashin ku? Tambayar yaya kuke kula da gashin ku tambaya ce da ta shafi tsafta, lafiya da kamanni. Kula da gashi ba wai don ƙawata shi kaɗai ba ne, har ma domin kiyaye lafiyar fata, kai da kuma hana cututtuka. Saboda haka kula da gashi yana da muhimmanci ga kowa, mace ko namiji. A rayuwata ta yau da kullum ina kula da gashina ta hanyoyi daban daban. Na farko ina tabbatar da cewa ina wanke gashina akai akai, gwargadon irin gashina da yanayin da nake ciki. Bana wanke gashi kowace rana idan ba lallai ba, domin haka na iya cire mai, ah, na halitta da ke kare shi, gashin. Yawan ci ina wanke shi sau biyu ko uku a mako da sabulu ko shampoo mai kyau da ya dace da gashina. Bayan wanke gashin, ina amfani da man shafawa ko sinadarai irin su man zaitun, irin su man kwakwa da irin su man alayyadi har da ma man neem, eh, nake sanya wa gashin domin ya kasance yayi laushi kuma ya gujewa bushewa. Wannan yana taimakawa wajen rage yankewan gashi da kuma sauƙaƙa tsefe wa. Ina kuma kula da cewa bana amfani da sinadarai masu ƙarfi ko chemical da za su iya lalata gashi. Shiyasa ma har na ƙirgo muku irin sinadarai da nake amfani da su. Sannan, za ka ga ina yawan shafa mai gashi irin na gargajiya musamman waɗanda na ƙirgo, wanda ake samu daga litin ƴa'ƴan itatuwa. To, sannan kuma har habbatus sauda ina sawa. Waɗannan, ah, man suna ƙarfafa gashina sosai, suna haskaka shi kuma sannan suna taimakawa wajen hana zubar gashi. Wani muhimmin abu wajen kula da gashi shine tsefe wa da tsari. Ina tsefe gashina a hankali domin gujewa karyewa ko zubewa. Ina ƙoƙarin gujewa tsefewa da ƙarfi musamman idan gashi yana jika, domin a wannan lokaci gashi yana da rauni sosai. Haka kuma ina iya gyara gashi wato yanke ɓangarorin da suka lalace domin gashin ya ci gaba da lafiya. Kula da gashi ba ya tsaya ga abin da ake shafawa akai kaɗai ba ne. Ina kuma kula da abincin da nake ci da kuma yawan ruwa da nake sha. Abinci mai gina jiki kamar kayan lambu, ƴaƴan itatuwa, su ƙwai, kifi, hanta da hatsi suna taimakawa wajen ƙarfafa gashi daga ciki. Shan ruwa issashe ma yana da tasiri sosai wajen hana bushewan gashi. Bugu da ƙari, ina ƙoƙarin kare gashina daga abubuwa da ke iya cutar da shi kamar zafi mai sanani, ƙura da rana mai ƙarfi. Idan zan fita rana mai zafi ina rufe kaina ko amfani da abin kariya domin gashi ya gujewa bushewa da lalacewa. A wasu lokuta kuma ina amfani da magunguna na gargajiya ko hanyoyin gargajiya wajen kula da gashi kamar shafawa, ah, da ƙwai irin su zogale ko ganyen habbatus sauda da aka sarrafa Waɗannan hanyoyi suna taimakawa wajen ƙarfafa gashi da kuma magance wasu matsaloli kamar, ah, eh, kakka-kakkaryewa ko koran kai, ko korar kai. A ƙarshe zan ce kula da gashi abu ne da yake buƙatar haƙuri da ɗabi'a ta yau da kullum. Ba za a ga sakamakon nan take ba, amma idan mutum ya riga kula da gashinsa akai akai zai ga canji mai kyau a tsawon lokaci. Gashi zai kasance yana cikin lafiya, mai ƙarfi kuma mai kyau gwanin sha'awa. Saboda haka a taƙaice ina kula da gashina ta hanyar tsafta, shafawa mai, mai irin su man alayyadi ko man zaitun ko man kwakwa. Sannan kuma ina cin abinci mai kyau. Sannan kuma ina karewa daga lalacewar gashi da kuma gyara akai akai. Wannan yana taimaka min wajen kiyayewa lafiyar gashina da kuma kamannina gaba ɗaya ma wanda Allah ya mun halitta. To, sai anjima.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? To, wannan tambaya ce dai da ke nuni da yadda mutum yake tsara lokacinsa, ɗaukar alhakin da aka ɗora masa, da kuma bin doka da tsari wajen yin aiki. Kammala aiki a kan lokaci yana da matuƙar mahimmanci a makaranta, ko wurin aiki, da kuma rayuwar yau da kullum. Domin yana nuna mutum mai tsari ne, da amana da kuma ƙwazo. Da farko, abu mafi muhimmanci da nake yi domin in kammala aiki a lokaci shine tsara aiki tun da wuri. Duk lokacin da aka ba ni aiki, ina farawa da fahimtar abin da ake so, lokacin da za'a kammala shi da kuma irin kayan da ake buƙata bayan haka, ina raba aikin zuwa ƙananan sassa domin ya zama mai sauƙi aiwatarwa maimakon in bar shi ya zama abu mai wahala. Haka kuma, ina amfani da jadawalin aiki ko tsarin rubuta ayyuka, domin in san abin da zan yi a kowace rana. Wannan yana taimaka min wajen guje wa mantuwa, da kuma jinkiri lokacin da na rubuta aiki da lokacinsa. Hakan yana ƙara min ƙwazo, da tunasarwa a zuciya, cewa dole ne a kammala aiki-- a kammala shi a lokacin da aka tsara aikin. Wani muhimmin abu da ke taimaka min shine, ƙin jinkirtawa wato procrastination. Ina ƙoƙarin fara aiki da wuri maimakon in ce zan iya ɗaga wa zuwa daga baya. Na fahimci cewa jinkirtawa tana sa aiki ta taru kuma ta haifar da damuwa. Saboda haka ina fara aiki da zarar na samu lokaci, ko da kuwa kaɗan ne, domin ci gaba a hankali. Haka nan ina ƙoƙarin ware lokaci na musamman domin aiki. Ina guje wa abubuwan da za su iya ɗaukar hankalina, kamar yawan amfani da waya, kallon talabijin, ko hira marar muhimmanci, ko biye wa mata. Idan lokaci ne na aiki, ina mai da hankali gaba ɗaya domin in yi aiki cikin inganci. Idan aikin yana da girma ko nauyi, ina amfani da taimakon wasu ta hanyar raba aikin ko neman shawara. Wannan yana taimakawa wajen saurin kammala aiki ba tare da kuskure ba. Amma duk da haka ina tabbatar da cewa, na san abin da aka ɗora min, kuma na sa ido akan yadda aikin yake tafiya. Bugu da ƙari, ina kula da lafiyata da hutu, domin mutum ba zai iya yin aiki ba da kyau idan yana cikin gajiya ko rashin lafiya. Ina ƙoƙarin samun isasshen barci, cin abinci mai kyau da ɗan hutu a tsakiyar aiki. Wannan yana sa ƙwaƙwalwata ta kasance cikin natsuwa kuma tafi saurin fahimta. Wani abu kuma da ke taimaka min wajen kammala aiki a lokaci shine duba aiki kafin lokacin ƙarshe. Ina ƙoƙarin kammala aiki kafin ranan ƙarshe, domin in sami damar duba shi, gyara kurakurai ko ƙara inganci, Wannan yana rage matsin lamba da kuma tabbatar da cewa aikin ya cika ƙa'ida. A wasu lokutan akwai ƙalubale kamar ƙarancin lokaci, gaggawa ko matsaloli da ba za'a-- da ba'a zata ba a irin waɗannan lokuta. Ina ƙoƙarin daidaita jadawalina, in fifita abin da ya fi muhimmanci, sannan in yi ƙoƙarin wajen kammala abin da ya fi gaggawa ta farko. A ƙarshe, wannan zancen kammala aiki a lokacin, yana buƙatar ladabi, jajircewa, da ɗabi'a ta kai. Ba abu ne mai sauƙi da yake zuwa da kansa ba, sai mutum ya koyar da kansa kan wannan, ah, tafiya, ta hanyar tsara lokaci, guje wa jinkiri, neman taimakon da ake buƙata haka in da ya dace, da kuma kula da lafiya. Dan lafiya uwar jiki, babu mai fushi da ke. In ba lafiya duk wannan abubuwan ba zai yiwu su kasance ba. Ina iya kammala ayyukana a kan lokaci, saboda haka a taƙaice, ina kammala aikina a kan lokaci ta hanyar tsari, ƙwazo da bin ƙa'idojin aiki. Wannan yana taimaka min wurin samun nasara, amincewa daga mutane.

Kuna amfani da ruwan rijiya? To wannan tambaya ce dai ta shafi rayuwa ta yau da kullum, tsafta da kuma hanyoyin samun ruwa ga al'umma. Ruwa muhimmiyar aba ce ga rayuwar ɗan adam kuma ba za a iya rayuwa ba tare da samun ruwa mai tsafta ba. A ƙasashe da dama, musamman a yankunan ƙanƙara, ruwan rijiya, ruwan rijiya na taka muhimmancin rawa sosai wurin biyan buƙatar ruwa na jama'a. Eh muna amfani da ruwan rijiya sosai musamman a matsayin ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samun ruwa. Ruwan rijiya yana taimaka mana sosai wajen ayyukan yau da kullum kamar girke-girke, wanka, wanke kaya, wanke-wanke da tsaftace muhalli. A wasu lokuta ma ana amfani da shi wajen sha amma bayan an tabbatar da tsaftarsa ko an tafasa shi, an sa masa alum ta yadda ya dace. Dalilin da ya sa ake amfani da ruwan rijiya shine saboda sauƙin samunsa da kuma rashin wadatar ruwan famfo a wasu wurare. A wasu yankuna kuma ruwan famfo baya zuwa akai-akai ko kuma babu shi gaba ɗaya ma. A irin wannan yanayi, rijiya yana zama mafita ga jama'a domin tana ba su damar samun ruwa kusa da gidajensu ba tare da wahala mai yawa ba. Haka kuma ruwan rijiya yana da amfani sosai wajen aikin noma ko kiwo. Manoma suna amfani da shi wajen shayar da amfanin gona yayin da wasu masu kiwo ke amfani da shi wajen shayar da dabbobin su. Wannan yana taimakawa wajen samar da abinci da kuma bunkasa tattalin arziki a yankunan karkara. Duk da fa'idodinsa, amfani da ruwan rijiya yana buƙatar kulawa ta musamman. Ba duk rijiya ne yake da tsafta ba, musamman idan rijin ba a gina ta da kyau ba ko kuma tana kusa da bandakoki ko wurin zubar da shara ko kuma ba ta da marfin wanda ake rufe rijiyar. Saboda haka muna ƙoƙarin tabbatar da cewa rijiya tana da marfi, ana tsaftace wurin da ake kewaye da ita kuma ba a barin yara da dabbobi su gurbatar da ruwa. A wasu lokuta muna tafasa ruwan rijiyan kafin amfani da shi kuma har mu sa alum ma. Sannan kuma, haka kuma wasu suna amfani da shi wannan ruwan rijin ko sinadarai na musamman domin tabbatar da cewa an tsaftace shi. Wannan yana taimakawa wajen kare lafiyar iyali daga cututtuka da ruwa mai gurɓatarwa kan haifarwa kamar gudawa da amai da wasu cututtuka ma dama. Ruwan rijiya kuma yana koya mana haƙuri da haɗin kai. A wasu unguwanni rijiya guda ɗaya ce jama'a da yawa ke amfani da ita. Wannan yana sa mutane su yi haƙuri da juna, wasu su mutunta layi kuma su taimaki juna musamman mata da yara da suke ɗebo ruwa. Sai dai kuma kash akwai ƙalubalai wajen amfani da ruwan rijiya. Wani lokaci ruwan na iya raguwa a lokacin rani ko kuma rijin ta bushe gaba ɗaya ma. To a irin wannan lokaci jama'a kan sha baƙar wahala a wajen neman ruwa. Dan wasu har hijira ma suke zubar garuruwan su saboda sai sun je nesa su ɗebo ruwa. Wannan yana nuna muhimmancin kula da rijiya da kuma neman wasu hanyoyin samar da ruwa na dindindin. A ƙarshe zan ce amfani da ruwan rijiya abu ne da ke da fa'ida da kuma kalubale matuƙa da gaske. Amma idan an kula da tsafta da tsaro, ruwan rijiya na iya zama hanya mai kyau ta biyan buƙatar ruwa. Yana taimakawa rayuwar yau da kullum, noma, kiwo da kuma zaman, da kuma zaman lafiyar al'umma. Saboda haka a takaice eh muna amfani da ruwan rijiya saboda muhimmancinsa, sauƙin samunsa da rawar da yake takawa a rayuwar mu. Amma muna kuma ƙoƙarin amfani da shi cikin hankali da tsafta domin kare lafiyarmu da ta iyalanmu da kuma sauran al'umma. Iya bayanin da zan iya yi kenan dangane da wannan tambayar da akai min. Bismillah.

Kana shan magani kullum? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na ji daɗin wannan tambayar da aka yi min. To tambayar ce day, dake da alaƙa da lafiya, kula da jiki da kuma yadda mutum ke bi da, eh, shawarwarin likitoci ko masu ba da lafiya. Lafiya ita ce digin shigar rayuwar ɗan adam. Kuma shan magani a wasu lokuta yana zama dole domin kiyaye lafiya ko magance wata cuta. A halin da nake ciki, ba na shan magani kullum yauwa, sai dai idan akwai bukata ta musamman. Ina ganin ba wai daidai ba ne mutum ya riƙa shan magani ba tare da dalili ba ko shawarar likita ba. Magani yana da amfani sosai idan an yi amfani da shi ta hanyar da ta dace. Amma yana iya zama illa idan an yi amfani da shi ba bisa ƙa'ida ba. Wasu lokutan idan na ji rashin lafiya kamar mura, zazzaɓi ko ciwon kai, ina iya shan magani na ɗan lokaci bisa shawara ko bayanin likita. Amma da zarar na samu sauƙi, ina dakatar da shan magani kamar yadda aka umarce ni. Wannan yana taimaka min wajen guje wa dogaro da magani ba tare da haɓuƙata ba. Dalili da ya sa ba na shan magani kullum shine saboda ina ƙoƙarin kula da lafiyata hanyoyin da, hanyoyi na ɗabi'a. Ina ƙoƙarin cin abinci mai gina jiki kamar kayan lambu, ƴaƴan itatuwa, hatsi da abinci mai kyau. Haka kuma ina shan ruwa isashe da kuma samun hutu a lokacin da ya dace da barci mai kyau. Waɗannan abubuwa suna taimakawa wajen ƙarfafa garkuwar jiki da hana kama da cututtuka. Hakana kuma ina ƙoƙarin yin motsa jiki a kai a kai da, eh, ko da kuwa lafiya kaɗan ce a rana. Motsa jiki yana taimakawa jiki ya kasance cikin ƙoshin lafiya, yana rage damuwa kuma yana taimakawa zuciya da ƙwaƙwalwa su yi aiki yadda ya kamata. Wannan ya rage yawan buƙatar shan magani. Sai dai kuma ina fahimtar cewa akwai mutane da dama da dole ne su sha magani kullum, musamman masu fama da cututtuka na dindindin kamar hawan jini, sikari, asma ko wasu cututtuka na zuciya. Irin wannan yanayi yin shan magani kullum ba zaɓi ba ne, wajibi ne domin kiyaye rayuwa da hana taɓarɓarewar lafiya. Irin waɗannan mutane ya dace su bi umarnin likita sosai don guje wa kama da wata cutar. Shan magani kullum yana buƙatar ladabi da kulawa. Mutum dole ne ya san lokacin da zai sha magani, adadin da zai sha da kuma tsawon lokacin da zai sha shi. Rashin bin waɗannan ƙa'idoji na iya janyo illa ga lafiya, kamar lalacewar hanta ko ƙoda ko kuma magani ya daina aiki yadda ya kamata. A ganina, abu mafi muhimmanci shine shawarar likita. Ba daidai ba ne mutum ya riƙa shan magani saboda kawai wani yana sha ko saboda ya ji labari daga wani. Ko wannan jiki daban yake, kowace ƙwaƙwalwa daban take, kuma abin da ya dace da wani ba lalle ne ya dace da wani ba. Saboda haka kafin a fara shan magani kullum, yana da muhimmanci a tuntubi ƙwararren likita. A ƙarshe zan ce wannan tambayar shan magani kullum tana da alaƙa da yanayin lafiyar mutum. A bangarena, ba na shan magani kullum, amma ina shan magani idan akwai bukata kuma bisa ƙa'ida nake shan shi. Ina kuma mutunta waɗanda ke shan magani kullum domin lafiyarsu. Domin hakan, wani bangare ne na kula da rayuwarsu. Saboda haka a takaice, ba na shan magani kullum sai dai idan na samu rashin lafiya. Kuma ina ƙoƙarin kula da lafiyata ta hanyar cin abinci mai kyau, motsa jiki da bin shawara wajen likita. Wannan hanya ce da nake ganin tana taimakawa wajen samun lafiya mai ɗorewa da rayuwa mai albarka. Iya bayanin da zan yi muku. Ina kan wannan tambaya. Bismillah ma'assalam.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Wannan tambaya ce dai ta shafi rayuwar yau da kullum da yadda mutum yake tsara lokacinsa domin biyan buƙatun gida. Zuwa kasuwa abu ne mai muhimmanci a rayuwar mutum domin a nan ne ake samun yawancin kayan abinci da sauran abubuwan da ake bukata domin rayuwa. Ni a yawanci ina iya zuwa kasuwa sau ɗaya ko sau biyu a mako, gwargwadon bukata da kuma yanayin lokaci. Bana zuwa kasuwa kullum sai idan akwai wata bukata ta musamman. Na fi son tsara zuwa kasuwa domin in samu dama da siyan kaya cikin tsari ba tare da gaggawa ba. Yawanci ina zaɓar lokacin safe domin zuwa kasuwa. Dalilin haka shine saboda da safe kasuwa tana da saukin cinkoso, ana samun kaya masu kyau, mafarashin kan fi sauƙi idan aka kwatanta shi da rana ko yamma. Haka kuma zuwa kasuwa da safe yana sa in kammala sayayya da wuri domin in samu damar yin saurin ayyukana na ranar. A wasu lokutan kuma ina iya zuwa kasuwa a ranakun kasuwa na musamman, musamman idan kasuwa tana da, tana da rana guda ko biyu da ake taro sosai. A irin waɗannan ranaku ana samun kayayyaki irin daga wurare daban daban kuma hakan yana ba ni zaɓi mai yawa. Amma duk da haka ina ƙoƙarin zuwa da wuri domin gujewa cinkoso da gajiya. Ina kuma zuwa kasuwa ne bisa tsarin jadawalin gida. Idan kayan abinci sun kusa ƙarewa ko kuma akwai buƙatar kayan girki, kayan miya ko kayan masarufi, hakan yana sa in shirya zuwa kasuwa. Wannan tsarin yana taimaka min wajen guje wa yawan fita ba tare da bukata ba. Wani abu da ke shafar lokacin da nake zuwa kasuwa shine yanayi da lafiya. Idan rana da zafi sosai ko kuma ina jin rashin lafiya, ina iya jinkinta zuwa kasuwa ko in aika wani ya siyo min kaya. Amma idan yanayin yayi daidai kuma jikina yana da lafiya, ina jin daɗin zuwa kasuwa da kaina domin na je yiwo siyayya. Haka kuma ina ƙoƙarin shirya jerin kayan da zan saya kafin na tafi kasuwa a takarda. Wannan yana taimaka min wajen rage ɓata lokaci da kuma ɓata kuɗi kuma yana sa ni in san me nake nema tun kafin na isa. Da wannan tsari bana yawan yawo a kasuwa ba tare da manufa ba. Zuƙuwa kusa, zaɓuwa kasuwa ba wai siyayya ƙaɗai ba ce. Ma, har hanya ce ta hulɗa da jama'a. A kasuwa ina hadduwa da mutane daban daban, ina jin labarai kuma ina ƙarfafa zumunci da ƴan kasuwa da sauran masu sai siyayya. Sannan yana ƙara min fahimta gama da rayuwar al'umma. A ƙarshe zan ce lokacin da nake zuwa kasuwa yana da alaƙa da tsari, bukata da yanayi. Bana zuwa kasuwa a banza sai idan akwai bukata ta gaskiya. Wannan yana taimaka min wajen amfani da lokaci, lokaci da kuɗi cikin hikima. Saboda haka a taƙaice ina zuwa kasuwa sau ɗaya ko sau biyu a mako yawanci da safe bisa tsari da bukata irin na gidana. Wannan hanya tana taimaka mun wajen samun kayan da nake bukata cikin sauƙi da natsuwa tare da rage gajiya da ɓata lokaci a yayin da nake zuwa kasuwa. To wannan shine iya bayanin da zan yi kenan dangane da wannan tambaya da aka mun na lokacin da nake zuwa kasuwa. Bissalam ma assalam.

Sau nawa kake share ɗakinka? To, wannan tambaya ce da yadda ta shafi tsafta dabi'a da yadda mutum yake kula da muhallinsa. Ɗaki wuri ne da mutum ke yawan zama, yin barci, karatu ko hutawa. Don haka, tsaftarsa tana da matuƙar muhimmanci ga lafiya da jin daɗin rayuwa. Ni, a yawan ci, ina share ɗakina akalla sau biyu zuwa uku a mako. Amma a wasu lokuta ma ina iya yin fiye da haka. Gwargwadon yanayin, idan ɗakin ya ƙazantu da sauri ko kuma na lura da ƙura da datti, ina share shi nan da nan ba tare da jiran lokaci ba. Dalili da ya sa nake yawan share ɗakina shine saboda ina fahimtar cewa tsafta tana da alaƙa wai kai tsaye da lafiya. Idan ɗaki ya kasance da ƙura da datti, hakan na iya jawo matsaloli kamar tari, mura ko rashin lafiyar numfashi. Amma idan ana share ɗaki akai akai, iska tana kasancewa mai tsafta kuma mutum yana jin daɗin zama a ciki. A kullum ina ƙoƙarin yin ƙananan tsaftacewa kamar gyara gado, tattara kaya da share ƙananan dattin wanda suke cikin ɗakin. Wannan yana taimaka mun wajen rage nauyin aikin tsaftacewa gaba ɗaya. Idan aka bar dattin ya taru, sharewa zai zama wahala kuma ya ɗauki lokaci mai yawa. A ranakun da na ware domin tsaftacewa sosai, ina share bene, goge kayan ɗaki, cire ƙura daga tebura da tagogi da kuma tsaftace wuraren da ba a cika kula da su ba kamar irin lunguna, lunguna da haka. Wannan cikakken tsaftacewa yana sa ɗaki ya zama mai tsafta sosai kuma mai daɗin zama. Haka kuma ina kula da tsarin kayan ɗaki. Ina tabbatar da cewa kaya suna wuraren da suka dace domin rashin tsari ma wani nau'i ne na datti. Lokacin da ɗaki yake cikin tsari, yana da sauƙin tsaftacewa kuma yana ba da natsuwa ga zuciya. Wani muhimmin abu shine tsara lokaci domin tsaftacewa. Ina saka share ɗaki a cikin jadawalina na mako-mako domin kada in manta ko in yi sakaci. Wannan tsari yana taimaka mun wajen riƙe tsafta akai akai. Bugu da ƙari, share ɗaki ba wai don tsafta kaɗai ba ne har ma yana da tasiri ga tunani da halayen mutum. Lokacin da ɗaki yake da tsafta, mutum yana jin kwanciyar hankali, yana iya mayar da hankali ga karatu ko aiki kuma yana iya samun hutu mai kyau. A wasu lokuta ina kuma samun taimako daga wasu wajen tsaftacewa, sama idan aikin ya yi yawa. Wannan yana koya mana muhimmancin haɗin kai da taimakon juna a cikin gida. A ƙarshe, zan ce tsaftace ɗaki ɗabi'a ce mai kyau da ya kamata kowa ya koya tun yana ƙarami. Share ɗaki akai akai yana kare lafiya, yana ƙara daɗin zama kuma yana nuna mutum mai tsafta ne da tsari a rayuwarsa. Saboda haka, a takaice ina share ɗakina sau biyu zuwa uku a mako tare da yin ƙananan tsaftace-tsaftace kullum. Wannan yana taimaka mun wajen kiyaye tsafta, kiyaye lafiya da jin daɗin zama, da ma kuma jawo jama'a kusa saboda su ma kansu jama'a suna son wuri mai tsafta. A duk lokacin da mutane suka zo muhallinka sukaga yana da tsafta suna sha'awar ƙara dawowa. Wannan iyaka ce bayanin da zan yi ke nan a kan wannan tambayar da aka yi mun akan sau nawa nake share ɗaki. Ma'as-salam, bis-salam.

Wanne wasa kake so? Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Na ji daɗin wannan tambaya da aka mun matuka da gaske. Tambayar ce daidai ta shafi sha'awa, nishaɗi da kuma yadda mutum yake amfani da lokacinsa na hutu. Wasa ba wai nishaɗi kaɗai ba ne, yana da mahimmanci ga lafiya, haɗin kai da kuma bunƙasar jiki da tunani. Ni a ganina wasan da na fi son in yi shine wasan ƙwallon ƙafa. Na zaɓi ƙwallon ƙafa ne saboda wasa ne da ke haɗa motsa jiki, nishaɗi da kuma haɗin kai tsakanin mutane. Haka kuma wasa ne da mutane da yawa ke so, wanda hakan yana sa a sami damar hulɗa da abokai da sababbin mutane. Ɗaya daga cikin dalilai da yasa nake son ƙwallon ƙafa shine saboda yana taimakawa wajen ƙarfafa lafiyar jiki. Lokacin da ake buga ƙwallon ƙafa ana gudu, ana tsalle da motsa ƙafafu sosai. Wannan yana taimakawa wajen ƙarfafa zuciya, ƙara ƙarfin tsoka da rage ƙiba. Bayan wasa, mutum yana jin gajiya mai daɗi da kuma jin daɗin zuciya. Haka kuma ƙwallon ƙafa yana koya wa mutum haƙuri da haɗin kai. Ba za a iya yin nasara a ƙwallon ƙafa ba sai an yi aiki tare da matsayin ƙungiya wato teamwork. Kowa yana da rawar da zai taka kuma dole ne a mutunta juna. Wannan darasi yana taimakawa a rayuwa ta yau da kullum, musamman a wurin aiki da mu'amala da mutane. Wani abu ne da nake so a ƙwallon ƙafa shine ƙwarewa da dabaru da ake koya kamar yadda ake koyon yadda ake sarrafa ƙwallon shi kanshi, wucewa, harbi da tsaron gida. Haka kuma mutum yana koya yadda zai yanke shawara cikin sauri. Wannan yana taimakawa ƙwaƙwalwa ta kasance mai saurin tunani da, da sauri. Sannan baya ga fa'idar jiki, ƙwallon ƙafa yana da tasiri ga lafiyar tunani. Lokacin da na shiga fili in yi wasa, ina mantawa da damuwa da gajiyar aiki. Wasa yana rage damuwa, yana sa mutum ya ji farin ciki kuma yana ƙara ƙarfin gwiwa. Wannan yana taimaka min wajen dawowa ayyukana da sabuwar ƙwazo. A lokacin hutu ko ƙarshen mako, ina yawan shirin yin ƙwallon ƙafa tare da abokai. Wannan yana ƙara mana zumunci da fahimtar juna. Koda bamu yi wasa sosai ba, haɗuwa da tattaunawan kan wasan ma yana ba mu nishaɗi da annashuwa. Sai dai kuma kash. A wasu lokutan inda bani da lokaci ko jikina ya gaji, ina iya kallon wasan, ina iya kallon wasan ƙwallon ƙafa maimakon bugawa. Kallon wasan ma hanya ce ta koyo domin ina kallon dabaru da tsare-tsare na 'yan wasa masu ƙwarewa wanda suka fi ni ƙwarewa ke nan. Wasan yana ƙara min sha'awa da ilimi game da wasan. A ganina wasa ba lallai sai mutum ya zama ƙwararre ba. Abu mafi muhimmanci shine nishaɗi da lafiya. Koda wasa na mintuna kaɗan ne, yana da tasiri mai kyau ga jiki da tunani. A ƙarshe zan ce wasan ƙwallon ƙafa shine wasan da nake so saboda fa'idojinsa masu yawa. Yana ƙarfafa jiki, yana koyar da haɗin kai, yana ƙara lafiyar zuciya, yana rage damuwa kuma yana kawo farin ciki. Kuma sannan yana ƙarfafa kowa da kowa da ya zaɓi wasa ko motsa jiki da yake so domin kiyaye lafiya da rayuwa mai daɗi. Saboda haka atakaice ƙwallon ƙafa shine wasan da na fi so in yi kuma ina jin daɗinsa sosai saboda yana haɗa nishaɗi, lafiya da zumunci a lokaci guda ɗaya gaba ɗaya. To masha Allah. Bissalam. Maassalam.

Kana fin son kofi ko shayi? Yau tambaya ce da wannan mai sauki a fili amma gaskiya tana abubuwa da dama game da halin mutum da biyunsa da yadda yake fara ko ƙare ranarsa. Kofi da shayi duk abubuwa ne da mutane da yawa ke sha domin samun kuzari, nishaɗi ko hutu amma kowanne yana da nasa salo da fa'ida. Ni a bangarena nafi son shayi fiye da kofi. Dalilai da yawa ne suka sa na zaɓi shayi a matsayin abin da nafi sha kuma nafi so. Ɗaya daga cikin manyan dalilai shine cewa shayi yana da sauƙin sha kuma baya yawan ɗaukar hankali kamar kofi, musamman idan aka sha shi da safe ko da yamma. Nafi son shayi saboda yana bani natsuwa da kwanciyar hankali lokacin da na sha shayi musamman shayin madara ko shayin gargajiya. Ina jin annashuwa kuma hakan yana taimaka min in fara ko in ƙare rana cikin natsuwa ba kamar kofi ba wanda wani lokaci kan sa zuciya ta buga da sauri ko ya hana mutum barci idan aka sha da yawa. Haka kuma shayi yana da fa'ida ga lafiya idan aka sha shi cikin hankali. Wasu nau'o'in shayin kamar shayin kore ko shayin gargajiya suna taimakawa wajen narkewar abinci, rage ƙiba da kuma ƙarfafa garkuwar jiki. Wannan ya sa nake jin shayi ya fi dacewa da lafiyata ta yau da kullum. Wani dalili ma kuma shine al'ada da tarbiyya. A gidajenmu da al'adunmu gaskiya shayi yana da matsayi na musamman, musamman da safe ko idan an samu baƙi. Ana shan shayi tare da iyali ko abokai, ana tattaunawa cikin natsuwa. Wannan yana ƙara zumunci da haɗin kai wanda nake matukar so. Duk da haka bana cewa kofi bashi da amfani. Kofi yana da nasa fa'idoji musamman wajen ƙara kuzari da farkar da hankali. A wasu lokuta idan ina da aiki mai wahala ko karatu da dare ina iya shan kofi kaɗan domin ya taimaka mun in kasance a farke. Amma bana son in yi amfani da shi kullum kullum gaskiya. Dalilin da ya sa bana yawan shan kofi shine saboda yana iya haifar da tasiri ga barci da zuciya in aka sha fiye da a ƙima. Wasu mutane na iya jin tashin zuciya, rawar jiki ko rashin barci. Saboda haka ina ƙoƙarin rage shan kofi domin kula da lafiyata. Shayi kuma yana da nau'o'i iri na shima kamar shayin madara, shayin lemo, lemon tsami ke nan ko kuma shayin citta da shayin gargajiya. Wannan yana bani zaɓi mai yawa gwargwadon yanayi da lokaci. Idan safiya ce zan sha shayin madara, da yamma ce zan sha shayi mai sauƙi domin hutu. A ƙarshe zan ce zaɓi tsakanin kofi da shayi yana da alaƙa da sha'awa da yanayin mutum. Abin da ya dace da wani ba lallai ne ya dace da wani ba. Amma a gare ni shayi ya fi dacewa da rayuwata ta yau da kullum saboda natsuwarsa, fa'idarsa da lafiyarsa da kuma alaƙarsa da al'adarsa. Saboda haka a taƙaice ni nafi son shayi fiye da kofi amma ina mutunta zaɓin waɗanda suka fi son kofi akan shayi. Muhimmin shine a sha duk abin da mutum yake so cikin hankali da tsari domin kiyaye lafiya da jin daɗi. Wannan shine samun nasara a rayuwa.

Yaya kake koyon fasahar sabo? To, tambaya ce dai wannan da ta shafi ilimi, ci gaban kai da yadda mutum yake daidaitawa da sauye sauyen irin na zamani. A wannan zamanin da duniya ke saurin canzawa, koyon sabon fasaha abu ne mai matukar muhimmanci domin mutum ya inganta kansa, ya ƙara ƙwarewa kuma ya zama mai amfani da kansa da kuma al'umma. Da farko, mataki na farko da nake ɗauka wajen koyon sabon fasaha shine yanke shawara da sanya manufa. Ina tambayar kaina, me yasa nake son koyon wannan fasaha? Mai zan amfana da ita? Da kuma yadda za ta taimaka min a rayuwata. Lokacin da mutum ya yi fahimci dalilin da yasa yake koyo, hakan yana ƙara masa ƙwazo da jajircewa. Bayan haka ina farawa da bincike da neman bayani. Ina karanta littattafai, kallon bidiyo ko neman bayanai daga intanet ko kuma AI da kuma wajen mutane da suka riga sun ƙware a fannin. Wannan yana taimaka mun in samu fahimta ta farko game da fasaha kafin in fara aikace aikace. Mataki na gaba shine koyo a hankali daga tushe. Bana ƙoƙarin koyon komai lokaci guda. Ina farawa da abubuwa masu sauƙi sannan in ƙara matsawa zuwa masu wahala a hankali. Wannan hanya tana taimaka mun ta fahimta sosai ba tare da rudani ba. Haka kuma ina yawan amfani da aiki da hannu wato practical. Na fahimci cewa ba za a iya koyon fasaha ta gaskiya ba sai an yi ta a aikace aikace. Duk abin da nake koyo ina ƙoƙarin gwadawa da kaina ko da kuwa na yi kuskure. Kuskuren wani bangare ne na koyo kuma yana taimakawa mutum ya ƙara fahimta. Wani muhimmin abu da ke taimaka mun shine tsara lokaci na musamman domin koyo. Ina saka koyon sabuwar fasaha a cikin jadawali na ne na yau da kullum ko da ko na far-- ko da ko na mintuna kaɗan ne a rana. Wannan ɗabi'a tana sa koyo ya zama abu mai ɗorewa maimakon na ɗan lokaci kaɗan. Haka kuma ina neman shawarwari da taimako daga wasu. Ina tattaunawa da abokai ko ƙwararru a fannin fasaha. Ina tambayar abubuwan da ban, da ban fahimta ba kuma ina karɓar gyara da shawarwari a wurin da nake buƙatan haka. Wannan yana sa koyo ya zama mai sauƙi da inganci. A wasu lokuta ma ina amfani da kurakurai a matsayin darasi. Idan na kasa fahimtar wani abu ko na yi kuskure, bana yanke ƙauna. Maimakon haka ina duba inda na yi kuskure in gyara shi sannan in ci gaba da abin da ya kamata. Wannan yana ƙara mun haƙuri da ƙarfin zuciya. Bugu da ƙari, ina ƙoƙarin auna cigabana lokaci zuwa lokaci. Ina duba abin da na koya, abin da ya rage da kuma inda nake buƙatan ƙoƙarin, ƙarin ƙoƙari. Wannan yana taimaka mun in ga cigaba wanda ke ƙara mun ƙwazo. Ƙarshe zan ce, koyon sabuwar fasaha abu ne da ke buƙatar haƙuri, jajircewa da dagewa. Ba a koyon fasaha cikin dare ɗaya, amma idan mutum ya kasance mai tsari, yana yin aiki akai akai kuma bai yanke ƙauna ba, tabbas zai samu nasara. Saboda haka a taƙaice ina koyon sabuwar fasaha ne ta hanyar sanya manufa, neman ilimi, yin aiki a taƙaice, tsara lokaci, neman taimako da kuma dagewa har sai na ƙware. Wannan hanyar tana taimaka mun wajen bunkasa kaina da kuma dacewa da buƙatan zamani. To wannan iya bayanin da zan iya yi kenan dangane da hanyar da nake bi na koyi sabon fasaha.

Kana tara tsabar kuɗi? Eh to, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na ji daɗin wannan tambaya, tambaya ce da ta shafi ɗabi'ar tanadi, kula da kuɗi da kuma yadda mutum yake shirya rayuwarsa ta gaba. Tara tsabar kuɗi ba abu ne mai sauƙi ba ga kowa, amma yana da muhimmanci sosai domin kana koya wa-- tana koya wa mutum haƙuri, tsari da kuma tunanin gaba. Eh, ina tara tsabar kuɗi kuma ina ganin wannan ɗabi'a ce mai kyau, wadda take taimakawa mutum a rayuwarsa, Tara tsabar kuɗi na nufin, adana ƙananan kuɗaɗe da ake samu a kullum, ko da kuwa ba su da yawa, domin a haɗa su su zama wani abu mai ma'ana a gaba. Dalilin da ya sa nake tara tsabar kuɗi shine saboda na fahimci cewar ƙanana, idan aka tara su sukan zama babba. Ko da tsabar kuɗi kaɗan ce a rana, da aka dinga, idan aka riƙa ajiyewa akai-akai, bayan wani lokaci za ta zama kuɗi mai yawa da za'a iya amfani da su wajen biyan wata buƙata ko magance wata matsala. A rayuwa ta ta yau da kullum, duk lokacin da ta samu, eh duk lokacin da na samu canji ko tsabar kuɗi bayan sayayya, ina ware su in ajiye a wuri na musamman kamar akwati ko kwalba, ko asusu, eh bana ɗaukar su a matsayin kuɗi, da zan kashe nan take, sai dai ina kallonsu a matsayin tanadi na gaba. Tara tsabar kuɗi yana koya min haƙuri da ladabi wajen kashe kuɗi. Lokacin da mutum ya saba ajiyar kuɗi ko kaɗan ne, yana rage yawan kashe kuɗi a banza. Sannan kuma wannan yana sa mutum ya fi tunani kafin ya kashe kuɗinsa, kuma yana fifita abubuwan da suka fi muhimmanci. Haka kuma tara tsabar kuɗi yana taimakawa mutum wajen fuskantar gaggawa a rayuwa. Lokacin-- akwai lokutan da ake samun matsaloli, ko buƙatu na gaggawa, idan mutum yana da tanadi, ko da kuwa daga tsabar kuɗi ne Hakan yana taimakawa wajen rage damuwa da dogaro ga wasu. Baya ga haka, tara tsabar kuɗi yana da tasiri wurin koyar da yara da matasa darasi, tanadi, lokaci, da manya suka nuna wannan ɗabi'a, yara ma za su koya. Wannan yana taimakawa wajen gina al'umma mai tasiri da tunanin gaba. A wasu lokuta bayan tsabar kuɗi sun yi yawa, ina ƙirga su sannan in mayar da su takardun kuɗi, ko in ajiye su a banki. Wannan yana sa in ga sakamakon ƙoƙarina, wanda ke ƙara min ƙwazo na ci gaba da tanadi. Sai dai kuma tara tsabar kuɗi yana nufin, ƙin kashe kuɗi gaba ɗaya bane ba fa. Ina kashe kuɗi idan akwai buƙatar haka, dan ni ba mai maƙo bane amma ina yin hakan ne cikin tsari da hankali. Tanadi da kashe kuɗi duka suna buƙatar daidaito. A ƙarshe zan ce tara tsabar kuɗi ɗabi'a ce mai kyau amma mai fa'ida sosai. Ba ta buƙatar kuɗi masu yawa, sai dai niyya da dagiya. Duk wanda ya fara a yau, ko da tsabar kaɗan ne, zai ga amfaninsa a gaba. Saboda haka a takaice, eh ina iya tara tsabar kuɗi, domin yana taimaka min wajen tanadi, koyon haƙuri da shirin gaba. Ina kuma ƙarfafawa kowa da kowa ya riƙa tara kuɗi ko tsabar kuɗi kaɗan domin tanadi garkuwa ne a rayuwar ɗan adam. To a taƙaice dai wannan shine iya bayanin da zan dinga-- za zan iya yi dangane da tambayar nan da aka min ko ina tara tsabar kuɗi. Ma assalam, bissalam.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Da sunan Allah mai rahama mai jinkai, na ji daɗin wannan tambaya da aka min tambaya ce kuma mai muhimmanci. Domin kasuwanci baya iya tafiya ne da kuɗi kaɗai, yana buƙatar kyakkyawar alaƙa tsakanin mutane. Dangantaka ta kasuwanci tana nufin alaƙa da ke tsakanin mai kasuwa da abokan hulɗarsa na kasuwanci kamar kwastomominsa, masu saya da saya, masu sayarwa da saya na kaya. Abokan aiki da sauran ƴan kasuwa. In aka gina wannan alaƙa da kyau, kasuwanci yana bunkasa kuma yana dawwama. Da farko, abu mafi muhimmanci da nake yi wajen gina dangantaka ta kasuwanci shine gaskiya da amana. Ina ƙoƙarin kasancewa mai fad mai faɗin gaskiya a duk mu'amalata ta kasuwanci. Idan mutum ya amince da kai, zai ji daɗin yin hulɗa da kai kuma hakan zai sa alaƙa ta daɗe. Abu na biyu shine girmamawa da ladabi. Ina mutunta kowa ba tare da la, akari da matsayinsa ba. Ko kwastoma ne ko abokin hulɗa ne ko ma'aikaci, ina yi masu magana cikin ladabi. Wannan yana sa mutane su ji ana daraja su wanda ke ƙara ƙarfafa dangantaka ta kasuwanci. Haka kuma ina mai da hankali sosai wajen sauraro mai kyau. A kasuwanci ba magana kaɗai ake yi ba, dole ne a saurari abin da ɗayan ɓangaren ke faɗi. Ina sauraron buƙatun kwastomomina, shawarwarin abokan hulɗa da matsalolin da suke fuskanta. Wannan yana taimaka man in ba da mafita da tallace. Wani muhimmin mataki shine cika alƙawari. Duk wani abu da na yi alƙawari a kasuwanci, ina ƙoƙarin cika shi a kan lokaci. Idan akwai wata matsala da za ta hana hakan, ina sanar da wannan da abin ya shafa tun da wuri. Wannan ɗabi'ar tana gina amana sosai. Ina kuma gina dangantakata ta kasuwanci ta hanyar sadarwa mai kyau. Ina yawan tuntuba da abokan hulɗa ko ta waya, saƙo, ko ganawa kai tsaye. Wannan sadarwar tana taimakawa wajen fahimtar juna kuma tana hana rashin jituwa ko ruɗani. Baya ga haka, ina ƙoƙarin taimakawa wajen-- taimakawa wasu a wurin kasuwanci ba tare da kallon riba ko abin da zan samu ba kai tsaye. A wasu lokutan ina ba da shawara, ina haɗa mutane da juna ko ina ba da rangwame. Wannan yana sa mutane su ga cewa ba riba kaɗai ne, nema ba, har da kyakkyawar alaƙa. Haka kuma ina daraja lokaci da haƙuri da juna. Ba kowane, ba kowane abu ne yake tafiya da sauri a kasuwanci ba. Ina fahimtar cewa kowa yana da yanayinsa, don haka ina nuna haƙuri da juriya. Wannan yana taimakawa alaƙa ta kasu-- ta kasuwanci ya kasance mai ƙarfi. Wani abu mai muhimmanci shine ina riƙe suna mai kyau. Ina kula da yadda mutane ke kallon kasuwancina da halayyata. Suna-- suna mai kyau yana sa mutane su yarda da kai ko da ba su taɓa yin kasuwanci da kai ba. A ƙarshe ma ina ganin dangantakata ta kasuwanci abu ne da ke buƙatar lokaci, jajircewa da kyakkyawar niyya. Ba a gina alaƙa mai ƙarfi a rana ɗaya. Amma idan mutum ya kasance mai gaskiya ne, ladabi, sauraro da cika alƙawari, tabbas zai sami nasara a harkar kasuwanci. Saboda haka a takaice ina gina dangantakata ta kasuwanci ne ta hanyar gaskiya, girmamawa, sauraro mai kyau, sadarwa, taimako da haƙuri da juna. Wannan hanyar tana taimakawa man wajen samun amincewa da kuma bunkasa kasuwancina mai ɗorewa a ko da yaushe. Na gode sai anjima.

Yaushe kake fara aiki kullum? Toh wannan tambaya ce da ta shafi tsari da biyar aiki da yadda mutum yake tafiyar da lokacinsa. A rayuwa sanin lokacin fara aiki yana da matukar muhimmanci domin yana taimakawa wajen samun nasara, cika alhaki da kuma daidaita rayuwa ta yau da kullum. Ni a yawanci ina fara aiki da safe tun daga lokacin da na farka daga bacci. A mafi yawan ranaku ina tashi da sassafe domin in samu isashen lokaci na shiri kafin fara aikin da nake yi. Amma yana taimaka min in fara aiki cikin natsuwa da natsuwa ba ta yi da gaggawa ba. Da zarar na tashi daga bacci, abu na farko da nake yi shine shirya kaina, in yi tsabta, in yi addu'a sannan in ɗan huta ko in yi shiri na tunani. Sannan kuma wannan shiri yana taimaka mun wajen shirya jikina da hankalina domin fara aiki yadda ya kamata. Bayan haka ina tsara abin da zan yi a rana, in duba jerin ayyuka da nake da su, in fifita waɗanda suke da muhimmanci sannan in fara da su da wuri. Wannan tsari yana taimaka min in yi aiki cikin sauƙi kuma in guji ɓata lokaci. Amma mafi yawan lokuta ina fara manyan ayyuka da safe ne saboda a wannan lokacin hankali yana kwance kuma jiki yana da ƙarfi. Safe lokaci ne da mutum yake da kuzari don haka yana da kyau a yi ayyuka, a yi ayyukan da suke da buƙatar tunani da ƙoƙari a wannan lokacin. Sai dai kuma lokacin fara aiki yana iya canzawa gwargwadon yanayi. A wasu ranaku, idan akwai wani abu na musamman ko buƙata ta gaggawa, zan iya fara aiki da wuri fiye da yadda na saba. Haka kuma idan akwai uzuri ko wani abu da ya hana, zan iya fara aiki kaɗan a makare. Amma ina ƙoƙarin rama lokacin da na rasa. Yana kuma la'akari da nau'in aikin da nake yi. A wasu ayyukan akwai tsayayyar lokaci na fara aiki misali daga ƙarfe takwas na safe. Irin wannan yanayi ina tabbatar da cewa na shirya tun kafin lokacin yayi domin fara aiki akan lokaci ba ta yi da matsala ba. Wani muhimmin abu shine ladabi da ɗabiyar aiki. Fara aiki da wuri yana nuna mutum mai himma ne da ƙwazo. Ina ganin waɗannan ɗabi'a tana ƙara wa mutum daraja a idon shugabanni, abokan aiki da ma kwastomominsa, ƙai har da maƙwabta ma. Haka kuma fara aiki da wuri yana bani damar kammala ayyuka cikin lokaci. Idan na fara aiki da sassafe, ina samun lokaci mai yawa na gyara kurakurai kuma in huta ko kuma in kula da wasu ayyukan na daban. Wannan yana rage damuwa da gajiya kuma yana ƙara min nasara. Bayan ga haka fara aiki da wuri yana taimaka min wajen daidaita rayuwa. Ina samun lokaci na aiki, lokaci na hutu da lokaci na iyali ko kuma har da lokaci ma na ibada. Wannan daidaito yana da matukar muhimmanci ga lafiyar jiki da ta tunani. A ƙarshe zan ce lokacin fara aiki yana da alaƙa kai tsaye da nasara. Mutum da yake kula da lokacinsa yana fara aiki akan lokaci yana da yiwuwar cimma burinsa cikin sauƙi fiye da wanda yake da sakaci. Saboda haka kuma a taƙaice sannan ina fara aiki da safe. Bayan haka bayan na shirya kaina kuma ina tsara ayyukana. Ina ƙoƙarin yin hakan akai akai domin in samu nasara, in cika alhaki kuma in rayu cikin tsari da kwanciyar hankali a ko da yaushe. A rayuwa ta ta yau da kullum. Wannan shine iya bayanin da zan yi kenan kan abin da ya shafi lokacin da nake fara aiki. Ma'assalam.

Wani launi bango ginku suke? To, assalamualaikum warahmatullahi ta'alawabarkatun. Wannan tambaya ce da naji daɗinta tambaya ce ta shafi muhalli, ɗanɗano da yadda muke tsara wurin zaman mu a taƙaice. Launin bango ba abu ne na ado kaɗai ba, yana da tasiri sosai ga yanayin tunani, jin daɗin zama da yadda mutum yake rayuwa a kullum. Bangon ɗakina a halin yanzu suna da launi mai haske, musamman farin launi kuma launi ne da yake kusa da fari. Na zaɓi wannan launin ne saboda yana da haske, tsabta da kuma natsuwa. Lokacin da mutum ya shiga ɗaki mai bango launi mai haske, nan take yana jin kwanciyar hankali da daɗin zama. Ɗaya daga cikin dalilan da suka sa nake son wannan launi shine saboda yana sa ɗaki yayi faɗi koda ɗaki ƙarami ne. Idan bangon sa fari ne ko launi mai haske ne, yana sa ɗakin ya zama kamar yafi girma. Wannan yana da matuƙar amfani musamman ga gidajen da basu da manyan ɗakuna. Haka kuma launin bangon ɗaki yana da alaƙa da tsabta. Launi mai haske yana sa mutum ya lura da datti da wuri. Ta haka yana ƙarfafa shi ya rike tsabta ya ringa tsabtace ɗaki a kai a kai. Wannan yana taimaka min wajen kula da tsabtan muhalli da lafiyar jikina. Wani abu kuma shine cewar launin bango na yana bani damar daidaita kayan ɗaki da sauƙi. Kayan ɗaki, labule, katifa ko hotuna duk suna iya dacewa da launin mai haske. Ba sai na wahala wajen haɗa launuka ba. Domin kusan komai yana dacewa da shi. Bayaga haka, launin bango yana da shafar yanayin tunani da kuma zuciya. Launi mai haske yana rage damuwa, yana ƙara natsuwa kuma yana taimakawa mutum ya huta bayan gajiyar aiki. Wannan shine, shine ya sa nake jin daɗin zama a ɗakina, musamman lokacin hutawa ko lokacin barci. A wasu lokutan ba duk bangon ɗaki bane suke da launi ɗaya. Ina iya yin ɗan bambanci kaɗan kamar bangon ɗaya da launi daban mai laushi domin ƙara ɗan kyau da salo. Amma duk da haka ina gujewa launuka masu duhu sosai saboda suna iya sa ɗaki yayi duhu ko ya matse. Zaɓin launin bango kuma yana da alaƙa da al'ada da muhalli. A wasu wurare mutane sun fi son launuka masu haske saboda zafi da hasken rana. Wannan mai hasken yana rage zafi kuma yana mayar da haske wanda ke sa ɗaki yafi sanyaya. Haka kuma launin bango yana iya nuna halayen mutum. Mutum mai son natsuwa da tsari yakan zaɓi launi mai laushi da haske. A ganina wannan ya dace da ni domin ina son wuri mai kwanciyar hankali da tsabta. A ƙarshe zan ce zaɓin launin bango abu ne mai muhimmanci a rayuwa ba wai kawai don kyan gani bane harma don jin daɗin zama, lafiya da walwala. Mutum yakamata yayi zaɓin launi da zai sa yaji daɗi da natsuwa a duk lokacin da yake cikin ɗakin sa. Saboda haka a taƙaice bangon ɗakina suna da launi mai haske musamman fari domin yana da haske, tsabta, natsuwa da kuma sauƙin daidaita kayan ɗaki. Wannan launin yana taimaka min wajen yin daɗin zama da kuma kula da muhallina. To wannan iya bayanin ke nan da zan iyayi dangane da abin da ya shafi launin bango gin da suke ɗakina.